Eh ina duba kalanda kullum saboda in san inda nike tsara ayyukana, in san ranar da zanyi abu kaza, ranar da zanyi abu kaza. Don haka dai ina duba kalanda kullum kuma in san ranar kwane, yaushe wata zai kare, yaushe wata zai fara da abun da yakamata in yi.

Saboda na sa shi a, yana yi ne da kansa. Idan na shiga rana ya ƙara haske, idan na shiga duhu ya rage haske da kansa. Eh waya na, na rage haske da, da kansa amma ina ga ƙillan sensor din ma ya ɓaci amma waya dai yana, abinnan da kan.

A'a ban iya iyo ba gaskiya banma taɓa gwadawa ba amma na san ban iya ba ne. Amma ina so in koyi yadda ake shiga ruwa, a tsaya a ruwa kan mutum ya nutse ciki. Gaskiya ban iya ruwa ba. Ni ba ɗan ruwa bane.

Irin tufafin da nake so shine tufafin manyan kaya shine nake so, da kuma tufafin leda irin ace na kayan wasanni haka. Irin tufafin da nake so kenan amma ina son tufafin manyan kaya, dan suna da kyan sawa.

Ina ni ina zaman ƙauye. Ai ni ɗan birni ne don haka na fi son zaman birni. Me zai kai ni zaman ƙauye yanzu ma da akwai, akwai ƴan ta'adda a ƙauye? A'a, ni dai abar ni da zaman birni na, na fi gane ne. Zauna ƙauye ai ba kanta ko kaɗan kuwa. Zaman birni dai shi ne.

Eh mana ina rufe bakina lokacin hamma saboda an ce akwai su jams, akwai cuta. To ina yawan rufe bakina da hannuna na hagu tabaya, yin amfani da bayan hannu rufe baki wurin hamma.

Eh mana muna da fanka a ɗaki don ba mu ma da AC ma a gidanmu. Fanka ne kowa yake amfani da fankan silin na sama kenan, amma ina maso in sayi fanka na ƙasa na wanda ake caji a aje saboda an kusan shiga lokacin zafi. To ya kamata mutum ya sayi fankan wanda yake riƙe caji.

Gaskiya ba wani aikin da yake cin lokaci ni ke yi ba to ina samu ina dai-dai ta su daidai wa daidai. Da aiki da rayuwa na ina saita su daidai inda ba wani aikin kirki ba ne. Aiki na duk a waya ne zan iya yin shi ko wanne lokaci.

Eh, ya danganta irin wurin. Amma dai ina zuwa wuri gaskiya da sauri. Ban zuwa latti wai sai an ce sai anjima in je daga baya. A'a, ina cikin ma masu farkon zuwa wurare wani lokaci. Amma dai yanda dai na ce ne ya danganta wani irin, wani irin wuri ne.

A'a gaskiya ba na tafiyan kasuwanci saboda mu ba 'yan kasuwa ba ne. To kuma ba wai ana barin mu ma muna tafiye-tafiye ba ne ba hakanan koma ba na komai ba. Tafiya dai ma da kaje kaga 'yan uwa ma baka ma yin shi. Kaga ko ai ba maganan kasuwanci.

Yaya nike son dafa kwai? To ina dai dafa shi ne a cikinshi, baruwa na da wai in fito da shi in karkada shi a lay sai in sa shi a leda, a'a. Ina fi son cin ƙwai yanda yake hakanan nake dafa abu na. Dafa shi yanda yake cikin jikin shi sai idan ya yi sai in ɓare in ci abu na.

Ya ni yakan rabon baƙo, baƙo. Ina tarbar baƙo dai-dai gwargwado iyawa na, ina bawa baƙo na ruwa idan ina da abun sha idan ya zo in bashi. Hakanan de ba wani abu kuma.

Eh ina sanya hula amma gaskiya sai na sa manyan kaya nake sanya hula. Ammade ba wai shi ma dai ina sa hulan bane hakanan sosai kuma ina sanya manyan kayan. Amade ina sanya hula. Ina da hula ina da sunkai biyar. Eh ina da hula ya kai biyar.

Waya nake haɗuwa da abokan ciniki? To a waya nake haɗuwa da abokan ciniki. Idan ina son a komai nake so, ba ruwa na da zuwa kasuwa in samu mutane. Komai, komai ne ne a waya dai Allah ya mana sauƙin shi. Shi yasa nake amfani da waya in yi komai da komai.

Shagon da na fi zuwa shine shagon da ake sayar da abun sha. Sai dai ina nufin ba abun, maye ba fa. Irin dai abun sha, abun sanyi, kayan sanyi su lemu dai su abubuwa da kuma kayan shagon siyan kaya. Shagon da na fi zuwa ke nan.

Eh ina sauraron rediyo amma ba zance-- ba sosai ba tunda wayana gaskiya ba rediyo amma ina sauraron rediyo dai. Idan wani ya kunna, wanda ke kusa da ni ina, ina, ina saurara ko kuma a mota, idan ina mota sai in kunna rediyo in saurari rediyo. Haka muke yi.

Inda nake magance matsaloli a aiki, to sai dai tana idan dai akwai matsala ne, ban sa kaina dole sai na bari hankali na ya kwanta sai in gaya zanyi in magance matsala amma ba wai in yi shi a take ba. Dan idan kana cikin fushi ka ɗauka mataki ai a'a, ba daɗi.

A'a, bana sanya tabarau gaskiya ba na sanyawa. Dan ni ina ganin idan na sa tabarau baya mun kyau. Shi yasa ma bana damuwa na sa shi amma ina ga dai ya kamata dai yanzu ma da mukai maganar tabarau ya kamata in samu in siya. Kirar kurna dubu sha biyar ne.

Eh, idan ana buƙatar shawara na, ina badawa amma idan ba a buƙata ba ruwana shiru nake da bakina kafin a ce na cika, na cika iyayi, bana cika bada shawara sai an tambaye ni.

Kuɗin wutar lantarki a wata dubu goma ne ko kuma yanzu inaga ya haura dai, ya kai dubu sha biyar a wata. Haka gaskiya dubu sha biyar tunda ina an juyi an canza mulki sun ƙara mana kuɗi. Normally bai wuce dubu sha biyar ba.

Na fi son, toh ni gaskiya ma ni ba wai tikati ina sha ba ne amma ina ga zan fi son shayi. Nafi son shayi gaskiya. Amma ni dai duk ba gama na bane waɗannan abubuwan da kuka kira.

To launin labule na gaskiya ban san shi a Hausa a Hausance ba amma idan a turance zan gaya maku pink shine launin sa. Dogo ne ma labulen nan haka yi daga sama zuwa har can ƙasa ma yake. Ya kamata wa in samu in sayi ƙarafunan ɗan da igiya nake amfani. Ya kamata in sayi ƙarafunan labule in ƙara ƙara ma labulen tsawo sama.

Sau nawa yake share gida? A rana sau ɗaya ne mana a rana, amma, ai idan a shekara ne ai duka ranakun shekara, hakan ɗari uku da sittin da biyar ko to duka shekara. Idan kuma a wata ne to sau talatin, amma dai kowane rana sau ɗaya ake share gida da safe. Ko ana so ai ta share gida kullum, kowane lokacin da ya safe rana ɗari a, ai mutun zai gaji.

Eh ina zuwa aiki lokaci. Daidai lokaci baya wuce ni nake zuwa aiki. Daidai cikin lokaci. Amma lokaci ya kamata ai mutum ya isa aiki saboda ai biyan ka ake yi. Kuma ya kamata ai kayi aikin da ake biyan ka gaskiya.

Yaushe nake cin abincin rana? Ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe biyar zan ke cin abincin rana. Eh, saboda idan na ci kungar na ci abincin safe ƙarfe goma ko ƙarfe, ƙarfe sha ɗaya ko ba magana sha biyu ci ƙarfe biyu ko ƙarfe ɗaya. Dodon sai na jira abincin da ciki ya gama aiki shi sai ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar in nima abincin rana.

A'a, ba na san ya tunatarwa don ayyuka. Inda, kome yana kai na kaina yana ja. Ina riƙe abubuwa akai gaskiya ba saina sa, ba saina sa abu ya tina mun lokacin aiki kaza ya yi ba gaskiya. Eh.

Ya muke sadarwa a wurin aiki? Eh, da kwamfuta ake amfani. Shi ne abin sadarwarmu. Wa'ayi tunda rawaye wuri mai girma bane ma ko da baƙi ma za mu iya yi amadi. Muna amfani da kwamfuta ko kuma ta Gmail. Da shi muke sadarwa a wurin aiki.

A ina kike cin abinci? To wurin aikin mu akwai kicin, to mutum zai iya zuwa akwai ka ɗauka biskit, ka yi shayi ka sha ka ci ka kwashi ko kuma ka ci weredi. Ko wanne dai wanda akwai to shine eh haka ne yake yi a wurin aikin mu.

Eh gaskiya ina karamin dangantaka sosai da makotan mu saboda kowa ya san kowa, kowa na iya shiga gidan kowa kai abunda kuke so idan ma kwanan za ka yi har abinci zaka ci abinci. Duk dai mun sabada juna kowa, kowa ya san kowa gaskiya dangantaka ne mai ƙarfi sosai.

Inda nike gaishe da mutane ko in yi sallama in ce assalamu alaikum ko in ce ina kwana inda safe ne ko in ce ina wuni inda rana ne ko da yamma. Hakanan ne nike gaisuwa kuma gaskiya dai bana durkusa wa ko na duk sai dai dukar da kai dai haka dan kaɗan dai kuma ba dai don kusa a ƙasa ba.

Teburin mu a wurin aiki yanda yake shine kuwa na da teburin shi indai wurin aiki mun ne kowa da teburin shi. Kuwa na da yanda yake, zama teburin shi akwai kwamfuta sama, akwai drawer, akwai dai abubuwa da kala-kala.

Kai gaskiya ban iya jure mazafi ko kaɗan, ko kaɗan yanzu ma haka ma dai. Idan kun biya ni ina tunanin yanzu gaskiya zan sayi fanka wanda ake cajin shi. Don gaskiya ban iya jure mazafi. Dudai Allah dai ya kawo kuɗi ya bamu kuɗi ya bamu dukiyar nan. Amma ai zafi ba abin jure-juriya ba ne.

Yanayin ɗakin da nake so su siya ni, ɗakin da akwai fankar cejen windoji da kuma akwai fanka inda zan samu in sha iska kuma ɗakin da ya yi girma inda zan sa kayayyaki na in sa samu in sa su TV, wardrobe da dai sauran su. Su siya irin ɗakin da nake shikenan.

Abun da nake yi lokacin da nake kamu da mura? Ai to ni maganan gaskiya ma bana rabuwa da mura. To don haka ma ni bama abun da nake yi idan na kamu da mura. Yanda dai nake da haka, zan ci gaba da shan ruwa. Tunda dama bawai ina shan ruwa mai sanyi ba ne. Tosai dai in sha ruwa wanda dai mai ɗan dama dama dai, haka nan. Amma kam ni ba ruwa na da wai abu ina mura na rage wani abu, ko in sha wani abu bana wannan.

Yaya nake jagoran mutane? To gaskiya bazan ce ni ina da masaniya akan wannan ba gaskiya. Saboda ni gaskiya ban cika son jagoranci ko kaɗan. Saboda ban ma son abin da mutum zai zo ya ɓata min rai.

Gaskiya ina gani dai na fi kuzari da yamma, gaskiya don to Da yamma ma kuwa, ni ban ma da lokacin kuzari. Ko wani lokaci kawai ko mene ne aka kawo zan iya yi. Ko wani lokaci bana da lokacin da nake da bai yi kuzari ko ba kuzari.

Yaya nike gina dangantaka da kasuwanci? Inda nike gina dangantaka da kasuwanci, gaskiya ni na ce muku ba ruwa na da kasuwanci. So ni ba wai in gina kowane dangantaka da wani abu kawai haka ba abu da ya shafi na bane. Ni ba yan kasuwa ne.

Yaya nike kula da gashina? Gaskiya ni bani ajiye suma bane. To, da gashi ya cika ya kai kabinna sai, sai in janye aski. Gaskiya ni bana tara suma. Ballantana ma inkula dashi. Sai duk in shafa mai dai, ɗan ƙura. Amma baruwa na da wai, wai gyaran suma ko wane, wane aski nikeyi kawai ban tara suma.

Gaskiya, nasaran da muke samu a aiki babba shine nasaran samun jama'a. E, muna yawa samun jama'a suna son, suna son amfani da abubuwan mu. Mu muna da wannan nasarar. Muna da nasaran jama'a da nasaran samun kuɗi.

Eh, gaskiya abin da nake tunawa daga yaro. Shine inda gaskiya ta, irin ba mu zama ba ruwan mu da waya. Ba abin da ya dame ni a duniyar nan, iya abin da ya dame ni kawai dai a ci abinci. Amma kan kai na yi missing lokacin da muke yara ina kewa. Mu je gidan wane, mu je gidan wane.

A'a, a gaskiya bana zuwa gidan fim don babu mashi anan garin. Don haka bana zuwa gidan fim. Bana ma kusa da nan. Ban san inda ma akwai gidan fim ba ban taɓa zuwa ba amma dai ina so in je in gani yanda yake. An ce akwai su a Abuja, Kano amma ni ban taɓa zuwa ba dai.

Gaskiya ni ba me yin bikin ranar haihuwa bane ba ruwa na da wani, wanda amfani, bana, bana, bana murnar bikin haihuwa gaskiya. Bana, bana.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine yadda ake ji da mu. Gaskiya wannan na ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai, sosai. Yanda ake ji da mu wurin aiki. Ko wa wane, wane, wane, wane. Irin wannan yana wannan, yana, yana taimaka sosai.

Eh mana ina iya rera waƙa. Manazan iya rera wata waƙa kuma yanzun na rera waƙa. Zaina hukin biya, zaina hukce sarauniya. Na iya rera waƙa amma dai ba wacce ni masta bane amma iya iya hade.

Eh mana na iya gabatar da rahoto, kai. Ai ni, dan ni in an gaya mun abu na iya gabatarwa ko in karanta shi, na iya gaskiya, na iya gabatar da rahoto. Indai haka ne, na iya wannan, ina ƙoƙari indai in bada rahoton abin da ya faru ko abin da na karanta ko abin da na gani. Gaskiya na iya ko in rubuta shi ko in faɗi.

Eh ina son kallon faɗiwar rana amma toh ni da ba bature ba miye, ina ruwa na da wannan wani faɗiwar rana. Ba ruwa na da wannan, ni wanda ba a bature ba amma dai ina son kallo. Nan ma, nan, nan kasar mu ai ba, ba kallon wannan.

Abin da nake yi safiya lokacin da na farka shine in yi sallah. Idan na yi sallah, sai in zo in taɓa wayana kamar na kuminti talatin ko minti sha biyar sai in ƙara komawa in yi bacci. Idan kuma na tashi daga nan sannan sai in yi wanke bakina, je in gaishe da iyayena. Sai idan an gama abinci, idan kuma ba a gama ba sai in dawo ɗaki in zo in zauna.

Barin aikinmu yanda yake shine ba takura, ba mai takura ma kowa. Kowa na yin abin da yake so, abin da ya ga dama. Amma ba wai ina nufin wai ku mutum zai yi abu ba tarbiyya ba abu a'a. Akwai dole akwai.

A'a, bana amfani da matashin wuya. Mm-mm, ni ba mai amfani da shi ba ne. Ina iya tashin kan wuya na da kyau ni. Bana amfani da wannan abun. Wannan abun na 'yan gayu ne masu kuɗi.

Abin da nake jin tsoro gaskiya shine kar bayan na gama makaranta duk abin da ke faruwa sai duk mutum ya gama wahala sai kuma yazo ya samu aikin yi ba shi ya zama gashinan ne dai ya zama sai roƙo, wane ya baka, kaza wane ya baka, ba ka da abin yi. Gaskiya shine tsoro na.

Eh ina raba ayuka zuwa ga wasu saboda ai kai kaɗai ba za ka ba. A abu ya kamata ma ka ci kai kaɗai wa, ya kamata ka raba ma mutane kowa ya samu. Ko naira goma ne kowa ya samu idan dai ka samu abinci gaba.

Idan dai kayan sakawa ne, gaskiya bana siya a yanar gizo. Gaskiya na fi son in je kasuwa in je in gani. Amma dai sau ɗaya na taɓa siyan kayan sawa dai a yanar gizo sai na je na ansa. Amma banda wannan, abin da nake siya a yanar gizo shine ko agogo ko dai abin waya dai.

Eh mana ina ƙulla ko mana maƙulla ƙullaye ke. Mana a mabayi ina nufin a kulle nan sa sakata ko nasa kwaɗo ko maƙulli ba. A a kulle inda sakai ƙofan a kulle shine haka na nike. Mana abarun ƙofa a buɗe gaskiya.

Irin naman da na fi so shine naman nama na kaza. Ah, ni fa ba ma naman ma da na fi so gaskiya. Ko wane irin naman shine ke warwara da wanna wani ko naman menene, dande ya daƙo, koya gasu, koya suyi da kyau shi ke nan.

Katin kasuwanci? A'a gaskiya bana da shi sabida ni ba ɗan kasuwa bane. Amma ya kamata in samu sabida idan ina son in tallata abun da nake yi. Gaskiya ya kamata in samu dai wannan katin kasuwancin nan.

Wanka cikin zuciya kamar yaya kenan? Ni gaskiya ban gane wannan wanka cikin zuciya ba. Amma to idan ni wai inyi tunani ina wanka ne to, eh ina tunani mana ina wanka. Amma dai wanka cikin zuciya ban gane wannan Hausan ba. Hausana bai kai nan ba wanka cikin zuciya hmn.

Manufa na wata-wata? Eh, akwai manufa na wata-wata saboda kowana wata a ci to, ina samu ko zuwa dala ɗari biyar, zuwa dala ɗari uku da hamsin a wata. Ai ya wadatar, dande zan dinga samu wannan haka nan ya wadatar.

Tabbatar da ingancin aiki. Ni wannan ba, ba, ba wurina ba ne. Akwai masu, masu tabbatar da ingancin aikin da aka yi. Wannan ni ba wurina ba ne. Ni ma ɗan kallo ne a wannan, inda nima ana kallo na ko na yi daidai ko ban yi ba daidai ba.

Eh ina son abinci mai yaji amma ba mai yaji fa sosai ba. Amma dai ina son abinci mai yaji, yaji dai ba sosai, ba yajin mugunta ba. Ina son abinci mai yaji gaskiya. Wannan wani lokaci ma ni ke ƙara yaji a abinci da kaina ina da yaji a ɗaki cikin kofi ƙarami. Sai in ƙara yaji idan abinci bai mun ba.

Ni hausan nan musafaha. Gaskiya ban taɓa jin shi ba, ban magana mene ne ba, amma musafaha da mutane to idan wai kana shiri da mutane gaskiya ni a'a Ba sosai haka nan ba, ba sosai ba gaskiya da sauƙi.

Ina fatan samun cin yawa, cin yawa ko cinyawa ne, shi ma wannan yin gaskiya ban ga da menene ma'anarsa ba amma dai zan tambaye bahaushen da ke unguwarmu ƙila ya san wannan ma'anan me ne ne cin yawa. Yana fata kana samun cin yawa, ci da yawa to.

Yana ke magance ƙoke-ƙoke? A'a, ni bana ma san jin ƙoke-ƙoken kuwa. Bala tana magance ma wani ƙoke-ƙoken shi. Don da idan ma na je ina wanda zan iya taimako ne? To idan ma wanda ba zan iya taimako ba ne, sai in ƙyale kawai. Buma je kukan kawa.

Eh mana, wani lokaci ina kallan inuwa na idan ya zo gaban ke nan, idan kuma baya gaba na, bana, ba ru in sai namanta ma ina da inuwa. Amma dai idan na ganshi kullum abun mamaki yan da yake bi na komai nayi sai yayi. Shaya sa, shi ya sa nake kallon shi.

Inda nake inganta aiki shine yin amfani da na'urar kwamfuta shine to shine yake sa aiki ya inganta tunda yana sa aiki sauki da dama dama to shine.

Tauna goro a'a badani ba, ni ba tsoho ba, ballantana in fara taunan goro. Sai dai ko namijin goro, shima lokaci zuwa lokaci ne nike tauna shi. Amma kam ni wane ni, wane tauna goro.

Yaya nike son zama? Yadda nike son zama, zamana kujera ne. Kujera sai in karya ƙafa na ko a turanci ake crossing leg, hakane ni nike son zama na kuma zama shiru nakeso banson damuwa.

Eh, ina iya jurewa barkono mai yaji. Idan akwai ruwa kusa, ina iya jurewa gaske. Ina iya jure barkono mai yaji. Tlsuk dadai ni ba, na san yaji, yaji wane sosai amma ina iya jurewa.

Eh mana, Ruwan rijiya wa muke amfani da shi a gidanmu saboda bamu da borehole. Ruwan rijiya, rijiya muka gina da rijiya biyu ne ma muke da shi a gida. Amma ɗayan ya zo ko ya rushe ne ko ya dai ne, an dai rufe shi dai na sani. Dan yanzu rijiya ɗaya yake mana. Wai shi muke sha, muke abinci, muke wanka.

Yaya nike aiki tare da ƙungiyar? Ni gaskiya ba na cikin kowane ƙungiya. Kuma nima ni ba ƙungiya bane. Ina son in yi aiki da ƙungiya, ni kaɗai ne wato mutum ɗaya shi kaɗai koh a turance, one man army.

Eh, ina kunna tsaron batiri mana. Idan ko wayana ya yi, ya je ƙasa dole ne in kunna wannan tsaron. Ko dai wani abu dai ko computer na ya je ƙasa sai in kunna tsaron batiri din. Saboda ai saida haka ma inba haka ba ka shiga uku.

Na sha gaya hankun rana zuwa kasuwa, na shine ranan sati ko ranan, ranan to ni kuma ban san shaidatu da Hausance ba. Ina lanan na gan la a'a ba Larabawa ne amma to mu je ji da Larabawa ina so.

Abun da nake yi don nishaɗi shine in sayi, in kashe kuɗina ne, shine nake yi don nishaɗi. In sayi abinci mai kyau, in sha mai kyau shine duk suna cikin nishaɗi na. Ko in sayi kaya mai kyau, su na cikin nishaɗi. Ko in buga game, shi kuma yana cikin nishaɗi na gaskiya.